Eh tabbas ina cin citta a abinci. Mafiyawanci ma in dai abinci nine da hannuna zan girka shi, nakan yi amfani da citta domin citta yana da, aa, mahimmanci a cikin kayan abinci kuma yana ƙara lafiya ga ɗa namiji.

A gaskiya ni mutum ne wanda baya son hayaniya da yawa. A mafi yawanci ma ni nakan iya keɓe kaina a cikin ɗaki ina tsawani awanni ba tare da na shiga cikin jama'a ba. To ka ga hakan na nuni cewa, a ni ba mai son hayaniya bane.

Eh jira a layi wani abu ne wanda mafi yawanci akan iya yin shi a wurare da dama domin bawa kowa damar jiran abin da ya je nema. Misali idan ka je bakin a ATM card domin ka cire kuɗi in akwai mutane dole ne ka bi layi. To in har a ana bin layi to ni maɗin zan bi ƙa'idan yadda ake bin layi ɗin kamar dai yadda kowa yake yi.

Mafi yawanci ni nakan iya cin abinci na da daddare bayan, ah, sallan ishayi. Ya danganta daga yanayin canjin lokuta. Wataran in za mu yi sallah misali kaman karfe bakwai da rabi haka na dare, to zan iya cin abinci na kaman karfe takwas na dare. Duk dai yadda de yakama.

A ɗan adam dai babu wanda zan ce, a, zai so ya je ya zanna a kauye. Musamman idan kai an haife ka a cikin birni to ka ga ba za ka so ka je ka zanna a cikin kauye ba. Amma akwai, a, ɗaiɗaikun mutane da ake samu waɗanda su a birnin su ke amma kuma za su zo su ga sun koma, a, karkara. Suma yan karkara din akan iya samun wasu daga cikinsu wanda su ke son zuwa su zo su zanna a birni. To duk dai yadda ya kama ya, ya danganta. Amma ni a karan kai na, ni na fi son na zanna a cikin birni ba a kauye ba.

Mafi yawanci a kafofin sada watsa labarai da nake amfani da su shine a kafofin sada zumunta. A can mafi yawanci nakan iya samun a shafuka na a, a gidajen masu watsa labarai ta yadda su ma suke a watsa labaran su ta kafofin sada zumunta. To ina amfani da kafofin sada zumunta wato misali kamar su Facebook na samu labarai na daga can.

A gaskiya ni mutum ne wanda bai son sanya tabarau. Shi tabarau wani abu ne wanda zan iya cewa kusan mutane kowa da irin nasa ra'ayi ta yadda zai yi amfani da su. Amma ni a karan kai na in ka tambaye ni kace zan yi amfani da, nakan iya sanya tabarau zan iya ce a'a, ni bana sanya tabarau.

Yadda nake zubar da shara shine a kowane mako nakan iya tara sharar dottina a gida da kuma wani abu wanda yake nam na keɓe shi musamman nakan iya zuba dattina a ciki. To idan sati ya yi akwai almajirai masu zuwa waɗanda suke zuwa su zo suna neman ah zubar da shara. Kaɗan basu wani ɗan abunka na kuɗi sai su je su zubar maka da shara. A sati sau ɗaya nake zubar da shara na.

A mafiyawanci sabulu da ni nake amfani da su, sabulu ne wanda a turance ake ce masa medicated soap. To wannan medicated soap yana nuna mafiyawanci nake amfani da su. Medicated soap kuma suna nan iri iri. Akwai irin su Delta soap, akwai irin su Dudu Osun da dai sauransu. Wanda dai ni nake amfani da shi domin na wanke jikina ina amfani da Dudu Osun ne.

Ah mafi yawanci fim ɗin da ni nake son kallo shine ah fim na ah adventure wato fim ne wanda yake nuna kamar irin tarihin mutanen shekarun ɗaruruwa a baya. So irin waɗannan fim ɗin sune waɗanda nafi so. Ni ban cika son action fim ba daga na biyu kuma shine nakan iya son love story saboda love story shi ma yana da ma'ana. Ana iya samun labaran gaske a cikin love story.

A gaskiya, fensir abu ne wanda mafi yawanci ko kuma in ce mafi akasarin yara ne suke amfani da shi. Kaga shi alƙalami shi ne wanda mafi yawancin mutane waɗanda suka kai shekaru, suka shafe shekaru a duniya su suke amfani da shi. Ni dai a karan kaina zan ce na fi son amfani da alƙalami akan fensir.

A'a, cikin kayan itatuwa da na fi so babu kamar, kankana. Kankana wani abu ne wanda nake yawan amfani da shi. Kusan in ce kullum ma sai na sha kankana. A, na biyu kuma ina son lemon zaƙi. Lemon zaƙi shi ma yana da muhimmi sosai a rayuwata. Domin in har babu kankana nakan iya shan lemon zaƙi. Lemon zaƙi yana taimakawa wajen narkar da abin da ka ci da wuri. Sannan na uku ina son ayaba. Ayaba ma ina son shi sosai.

A'a gaskiya, ah ni tun da na sa, na taso a rayuwata ko kuma in ce yanayin tsarin gidanmu yadda yake, mu ba ma bikin ranar haihuwa. Saboda ko a addinin musulunci hakan ba abune wanda ya dace ba. Iyaka mu mu roki Allah idan lokacin ya yi, Allah ya bamu nisan kwana, a Allah ya ɗaura mu akan hanya madadaici. Amma wai in tara mutane ko in yi biki akai, wannan ba al'ada ne ta gidanmu ba kuma ni ma bana yinsa.

Eh to a gaskiya idan na ce rubutuna yana da kyau ko kuma ba shi da kyau, a zan ce na yabi kaina ne. A duk da cewa dai kowa da irin yanayin yadda rubutunsa yake, ni ba zan ce rubutuna yana da kyau ko bai da kyau ba. Wannan wani ne ya kamata ya gani, shi da kansa ya ce, “A wane rubutunka na da kyau.” Domin in na yi hakkan na ce ni rubutuna yana da kyau, na yabi kaina ne. Ni kuma ban cika son yabon kaina ba, gwanda dai wani ya yabe ni da ni na yabi kaina.

Eh muna da tsintsiyar kala kaman guda biyu wanda dai mu muke amfani da shi a nan namu na gargajiya a Najeriya. Wato akwai wato tsintsiyan kwakwa sannan kuma akwai tsintsiyan laushi. To kowanne ma dai ina amfani da shi amma wanda na fi yawan amfani da shi shine tsintsiyan kwakwa domin shi yana da karfi sosai irin akwai wuraren da yake bukatan eh irin ah akwai irin dattin lambun ah bishiyoyi da suka faɗi haka in sun dasu a cikin ƙasa shi wannan ah wannan tsintsiyan kwakwa ɗin yakan iya taimakawa mutum ya cire wannan dattin da wuriwuri. Shiyasa ni na fiye amfani da tsintsiyan kwakwa a kan tsintsiyan laushi.

Eh, a gaskiya ni mutum ne wanda ban cika son tafiya da hankali ba. Mafi yawanci ma in ka ga mutum yana tafiya a hankali, akan iya ce ma yana tafiya kamar tafiyar mata. To aƙallade mata dai su ne masu tafiya da hankali. Mu maza kuma a gaskiya muna tafiya da sauri. To ni ma dai ina tafiya da sauri.

Eh, ya danganta daga yanayin lokaci. Wataran idan irin ba haɗari haka, sararin samaniya mutum ya kan iya kalla domin akwai abun al'ajabi da yawa. Akwai taurari masu haskakawa, akwai taurari masu kyau, kam akwai zara, akwai wata da dai sauransu. Amma idan akwai haɗari ba za ka iya samun daman kallon wannan lokutan ba. A lokacin da babu haɗari tabbas ina iya kallon wata a sararin samaniya.

A gaskiya yanayin da ni na fi so, na fi son yanayin lokacin sanyi. Domin ita lokacin sanyi yakan iya ba wa mutum dama ya samu yayi bacci mai kyau idan kana da bargon ka mai kyau. In ka samu bargon ka irin ta Libyan dinnan ka rufe da shi za ka yi bacci ka mai daɗi. Amma idan lokacin zafi ne, ga sauro, ga zafi duk sai ka ji komon ka baya. Sannan lokacin sanyi mutum yakan iya samu da yakan iya tashi a bacci da kuzarinsa. Amma in a lokacin zafi ne mutum yakan iya tashi ma ya zama masa wani matsala. Da ƙyar mutum yakan iya tashi.

Mafi yawanci takalma da ni na fi so kuma na ke sanyawa a ƙafa ta shine irin takalmi sau ciki. Takalmi wanda za ka sa ƙafanka a ciki gaba ɗaya. Ni irin waɗannan takalman na fiya son su akan irin takalmi haka kaman slippers. Amma kowanne dai daga ya danganta daga yanayin kayan da zan saka. Babu wani, babu takalman da na, na bana sakawa amma wanda na fi so a, a, a karan kai na shine wannan takalmi a sau ciki.

Ya danganta daga amfanin app apps ɗin ne. Misali idan app ɗin yana da wani abu mai muhimmi wanda yana bukatan in kunna sanarwar app ɗin, eh ina iya kunnawa. Amma idan app ɗin ba shi da muhimmi sosai a tattare da ni, yake wanda ne application ne misali wanda zai iya sati ban buɗe ba, irin waɗannan gaskiya bana kunna sanarwar application ɗin.

Mafi yawanci wasanni da ni nake yi a waje su ne wasa irin na ƙwallon ƙafa dinnan. Ni mutum ne wanda yake son ƙwallon ƙafa sosai kuma nakan iya zuwa wajen, ah bugawa. Ni ma na buga wasan ƙwallon ƙafa. To wasan da na fi so shi ne wasan ƙwallon ƙafa a waje.

Abin da nake yi domin na kara aiki shine nakan iya yin wani abu na musamman wato wanda zai taimaka mun wajen taimakawa aikina sannan kuma ya inganta aikina. Akwai abubuwa da dama da nake yi amma waɗannan abubuwan ni na ɗauke su tamkar sirri ne a gare ni.

A gaskiya zan iya cewa eh kujeruna suna da daɗi, saboda yanayin yadda, ah, kafinta ɗin ya sara min wannan kujerun. Kujerun za ka same su suna da laushi, suna da daɗin zama. Idan ka zanna a kai ba za ka ji kaga ji ba. Komai nasa dai dai dai masha Allah gaskiya.

Ya danganta daga yanayin, ah, inda nake ne. Amma ni nawa ɗakin, ɗakina wani ɗakina is very simple. Ba yi da wani tarkace da yawa. Ah, iyaka ɗan TV na, ɗan kujera na sai wani ɗan ƙaramin wurin, ah, wurin nazari na a gefe.

Kowane musulmi ya zame masa dole yayi addu'a kullum, domin koda a ce shi wannan mutumin ba shi da irin kuzari sosai ta wurin yin addu'a, mu a addinin musulunci an sara mana muna yin addu'o'i a duk lokacin sallan mu. Kaga dai aƙalla dai musulmi yakan iya yin addu'a sau biyar a rana. To, akan iya samun wani nasa yafi haka kowa dai da irin tasa. Ni dai abin da nake yi ina yin addu'a sosai a kullum.

Raguwar abinci, ah, nakan iya ba wa almajirai idan har akwai almajiran a kusa. Amma mafiyawanci yakan yi wahala indai ni zan zuba abinci da kaina na ci abinci ya rage. Domin in ni zan zuba da kaina, nakan iya zuba abincin da zan iya ci karan kaina. Amma misali idan, ah, wani ne da ban ko kuma na je bakunta wani waje za a zuba mun abinci, to wannan abincin yakan iya yiwuwa na rage domin su ba su san iya adadin ci na ba. Wataka yakan iya yiwuwa su su zuba mun da yawa ko yakan iya yiwuwa su sa mun kaɗan. Amma indai har abinci na ya rage, nakan kira almajirai na ba su.

A gaskiya madubi, a ba abu ne wanda zan ce mafi yawancin mazaje suke amfani da shi ba. Abu ne wanda mafi akasari mata su suka fi amfani da shi. Ni namiji ne, ni ya ka, ya ka wataran zan iya yin sati ma ba tare da na duba madubi ba. Don ni ko na yi wanka, hulana kawai sashi na ke yi ba tare da na duba madubi ba. Kuma idan na fita, na san ya yi daidai domin yau da kullum.

Ah, lokutan da nake kwana ya danganta daga yanayin, ah, abubuwa da nake da su. Kaman misali idan da daddare ina da abin yi da yawa, nakan iya ɓata lokaci nakai irin har sha ɗaya, wataran har sha biyun dare. Amma in babu abin da nake yi, nakan iya kwanciya da wuri kaman misalin karfe takwas ko kuma takwas da rabi ko kuma tara agogon Najeriya.

Eh kalanda na kan iya duba shi amma sai har in ina da wani abu muhimmi amma ba kullum na ke duba kalanda ba. Amma idan misali ina da wani muhimmin abubuwa da na ke yi wanda ya ke da rana, na kan iya duba kalanda in ga yaushe ne wannan lokacin.

A yadda nake magance matsaloli a wajen aiki shine ta yadda bin dokokin kamfaninmu yake. Domin kowane kamfani tana da wata tsari nata wanda ke tafiyantar da ma'aikatanta. To wannan dokokin nake bi domin na shawo matsalolin aiki a wajen aikina.

A farko lokacin da na farka a matsayina na ɗa musulmi, zan tafi banɗaki na je na yi alwala, in dawo sannan in yi sallah. Bayan nayi sallah na dawo nakan iya fara motsa jiki. Akwai wanda abun da turawa suke ce masa morning workout ni ina da wannan abun da nake yi. Ina da safe idan na tashi bayan nayi sallah nakan motsa jiki.

Eh nakan iya cajin waya ta a duk lokacin da na tashi ko kuma duk lokacin da nake da bukatan yin hakan. Domin ni wayar da nake amfani da shi zai iya yin kwana uku ba tare da ya samu matsalan caji ba. To amma, a saboda ina amfani da waya ta sosai, nakan iya cajin waya ta a kullum. Ko da ace cajin bai sauka gabaɗaya ba, in na ga wuta kuma ina da daman da zan iya sa waya ta caji, nakan iya sa wa ne cajin waya ta.

Ah ita tawada ce, ah baƙace a koyaushe. So amma tawadan da kuke nufi indai na alkalami ne, ni na fi amfani da mai launin shuɗi wato mafi yawanci da ma ita alkalamin tana zuwa ne da launin shuɗi.

Eh tabbas ina raba wurin da nake a yanar gizo. Kaman misali idan zan yi amfani da Facebook nakan iya can juya duk abubuwan da nake yi ko kuma indai zan yi amfani da Instagram ko kuma zan yi amfani da WhatsApp duk dai ina da yanayin yadda nake gudanar da su.

A gaskiya ni ban iya rera waƙa ba kuma bana fatan na iya ma, saboda ni wannan ba abu ne ta al'adarmu ba, ba abu ne wanda mu muke yin sa ba. Ni abun da na fi iya rerawa shi ne karatu. Amma in ka ba ni ka ce min in rera waƙa, gaskiya ni ban iya rera waƙa ba. Sanan gadama karatu da waƙa basa tafiya tare. Ni karatu na fi iyawa ba rera waƙa ba.

Eh tabbas yanzu zamani ya canza technologies ta dawo mana da abubuwa da dama. Eh shi ta amfani da kwamfuta kusan zan ce ya zama wajibi ga kowane yaro da yake tasowa yanzu. Domin akwai abubuwa da yawa da ake yi ta hanyar internet. Ko waya wannan idan mutum zai iya amfani dasu lallai zai iya amfani da kwamfuta. Ya danganta ne daga yanayin shi wannan mutumin. Amma ni a karan kaina eh tabbas ina iya amfani da kwamfuta kuma ina da ita nawa ta kaina a gida.

Yanayin shirya ayyukana ya danganta daga yanayin abin da nake yi ne. Amma ni yadda nake shirya ayyukana shine nakan iya amfani da wani abu ne yafi muhimmanci da farko, bayan nayi amfani da shi sai in bi bayan shi, sai wannan bayan shi, sai wannan bayan shi sai wancan haka nake amfani da shi.

Eh, a gaskiya ni bana tauna goro, saboda goro abu ne yawan da a mafiyawanci mu al'adarmu manya manyan mutane ne, ko kuma inci waɗanda shekarunsu ya tafi su suke amfani da shi. Amma ni saurayi ne, yaro ne ƙarami ban cika amfani da goro ba. Duk da cewa ana iya samun yara masu amfani da goro, amma ni bana yi.

A'a gaskiya ni ba ɗan jarida bane. Balle in ce ko na kan iya yin rahoto ko bana yi. Ita rahoto wani abu ne wanda, a, 'yan jarida mafiyawanci su ne suke yin sa. Amma ni da ba ɗan jarida bane ba bani da alaƙa da rubuta rahoto.

Eh, lokacin shaƙatawa na idan lokacin hutu ya yi, mafi yawanci na kan iya zuwa in ɗauki iyalai na mu tafi wuri na musamman. Kaman za mu iya zuwa gidan zoo da ni da yara na da matata mu je mu ɗan zagaya, mu kalli, namun daji da kuma dabbobin daji da kuma wurare masu kyau kyau na nishaɗantarwa. Shi wannan ta yadda na ke amfani da shaƙatawa ta a lokacin hutu kenan.

Eh ni mutum ne wanda Allah ya yi ni ina da kaifin basira ta yadda ni ban cika damuwa da na rubuta a tunatarwa don ayyuka ba, inda har na sa abu a cikin ƙwaƙwalwata akan cewa na ce zan yi abu kaza da taimakawan Ubangiji na kan iya tuna wannan abun kuma ya kan yi wahala na manta da wannan abun.

Eh tabbas ina musafaha da mutane domin addininmu ya koya mana cewa mu zanna da mutane lafiya, sannan mu dinga son junanmu, sannan mu dinga, ah, mu'amala da mutanenmu. Saboda mu manzanmu, manzan tsira Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya koyar da mu cewa, ah, zama da mutane lafiya shi ma abu ne. Kuma ya koyar da mu a kan cewa, ah, ah, sakin fuska kawai shi ma sadaka ne. To ka ga dole ne mutum kai ɗan adam kuma musulmi ka yi musafaha da mutane.

Mafi yawanci ni mutum ne, wanda Allah ya yi ni, bai cika son ciye-ciye a wajen aiki ba. Mafi yawanci ni duk abin da zan ci da rana, ah ana dafawa a gida ne, na saka a jakata, na tafi da ita wajen aiki. Idan lokacin ƙaramar hutu ya yi, sai na cire jakana na sha. Amma mafi yawanci ni shayi nake sha a wajen aiki, ba cin abin da ni nake tafiya da shi a gida.

Rera waƙa a lokacin wanka wannan wani ɗabi'a ce ta turawa. Mu anan musulmai musamman a arewacin Najeriya, mu ba wannan ɗabi'armu ba ne. Ba mu cika yin shi ba kuma ba ma fatan za mu yi shi. Saboda haka ni a karan kaina, ni ba na yin rer- ba na rera waƙa a lokacin wanka.

Eh tabbas ina son ɗakina yayi haske amma ya danganta daga lokutan da nake amfani da su. Misali idan akwai wani kallon ti talabijin nake yi ah ko kuma ina zama a ɗaki ko wani karatu nake yi, nafison ɗakin ya zama yana da haske. Amma idan lokacin kwanciyana yayi nakan kashe duk wani haske da yake ɗakina. Domin ni idan haske a kunne yake bana iya yin bacci, haske yana hana ni bacci.

A abincin da ni na fi so shine abinci namu na gargajiya. Kaman misali in samu a tuwon a biski da kuma miyan yakuwa. Ita miyan yakuwan a sa mata kasussuwa masu kyau kyau sannan a zuba man shanu. Wannan shine abincin da ni na fi so.

A lokacin da babu wutan lantarki, a nakan iya zuwa in je in sayo mai na zuba wa generator na in kunna idan har ina da wani muhimmin abu da zan yi da wuta. Amma kuma idan babu wani muhimmin abu da zan yi na wuta, to nakan iya hakuri na zauna na jira har sai a kawo wuta sai na ci gaba da amfani da su.

Eh, ɗaukar hotuna wani abu ne wanda ni a karan kai na ban cika damuwa na yi su ba. Amma misali idan lokacin sallah ya yi ko kuma wani biki idan ya yi, eh nakan iya ɗaukan hoto da ni da abokaina da ƴan uwana da sauran mutane. Amma a lokutan da ba haka ba ban cika ɗaukan hoto haka kawai ba.

Eh tabbas nakan iya hawan keke. A kullum ma nakan iya hawa keke, domin keke abu ne wanda ni na ɗauke sa yakan taimakawa wajen motsa jiki. Kusan yadda nake hawa keke kullum bana hawa mota ma, domin keke ina da keke nawa a gida wanda nake amfani da su.

Eh, matashin waya ni ban cika sayen abin da ya fito sabo sabo da wuri ba. Kaman misali ace mutane idan aka saki wani sabon waya ta fita, za ka ga mutane suna kururuwa su je su saya. To ni wannan ni ban cika yi ba gaskiya.

A, gaskiya ni na fiye son tufafi wanda yake auduga ne akan siliki. Saboda ita auduga tana da, a, ɗan laushi kuma tana da ba mutum damar yin, a, shan iska. Amma ita siliki wannan mafiyawanci mata su suka fi amfani da tufafi siliki. Namiji bai dace ya yi amfani da tufafi siliki ba, auduga shi ne ya dace da shi.

A'a gaskiya ni bana jin tsoron kwari, saboda kwari akwai masu illatarwa akwai kuma wanda basa illatarwa. Idan har ya kasance wannan kwarin mai illatarwa ne to lallai tabbas zanji tsoronsa, amma kuma in dai ba mai illatarwa bane ni bani da matsala da kwari.

Ah, mu a al'adan mu, tamo ta ƙasar Hausa, mu ba mu cika amfani da fure ba. Saboda fure wani abu ne wanda Turawa ke suke amfani da shi kuma yana da muhimmanci a wajen su. Amma mu a nan a arewacin Najeriya musamman ba mu cika amfani da fure ba kuma ba mu ɗauke shi yana da muhimmanci sosai a al'adan mu ba.

Mafi yawanci abubuwan da nake yi domin na samu nishaɗi su ne, ah, babu kamar karanta Alqur'ani. Ko da misali ace ina cikin ɓacin rai, zan iya karanta Alqur'ani sai in ji raina ya yi sanyi. Ko kuma idan misali ina da, ah, wani farin ciki nake ji ko kuma wani makamancin haka, zan iya sa karatun Qur'ani na wani malami wanda yake da murya mai daɗi. Musamman ni ba malamin da na fi son jin muryarsa kamar Mahir Almuhalkilay ni. Ina jin daɗin muryarsa sosai saboda yana karatu da, da, da numfashi. Hakan ya sa, ah, ina son sa sosai sai na kunna qira'ansa na saurara.

A mafi yawanci gaskiya ni ban ci ƙasan yawan tsayuwa ba amma ba hakan ba yana nufin cewa wai a na ƙasas tsayawa bane. Mafi yawancin abubuwan da nake yi a zaune nake yi. Ko misali ina ofishi na ina aiki ko kuma misali ace ina wanki ko kuma riya wa makamancin haka mafi yawanci a zaune nake. Amma akwai abubuwan da yake bukatan mutum ya tsaya ya yi irin wannan ba matsala zanyi kaman girki in zanyi girki a tsaye nake yi. Kaman kuma misali ko in na je wurin kallon bol haka kuma ya kasance babur in zama isashe shi ma a tsaye nake kallo wannan bani da matsala.

Eh tabbas ina iya tsalle tsalle i a igiya. Akwai wani a wasa da lokacin muna ƙanana muna yi kamar misali ace mutum ya rike igiya guda biyu a hannunsa sai ya ringa juyawa yana tsalle, ya ringa juyawa yana tsalle ko kuma a samu wani mutum guda ɗaya ya rike ɗayan igiyan a can wannan ma ya rike ɗayan igiyan suna juyawa kai kuma kana sakiya kana tsalle. Mata ma suna yi maza ma suna yi.

A'a gaskiya indai son samu ne, na fiye son in samu a lift saboda shi lift ya fi sauƙi. Ba ya buƙatan wani kuzari da kansa zai ɗaga ka har ka isa wajen da kake so ka je. Amma shi hawan matakala, kamar misali idan mutum yana da ciwon kafa ba zai so ya ce zai yi hawan matakala ba saboda kafan, ciwon kafan sa zai iya tashi. Wani kuma zai iya gajiya saboda haka ne a karan kai na, na fiya son na samu a, a hawan lift a maimakon matakala.

A gidanmu ya danganta daga wasu ɓangare ne. Akwai ɓangaren da har yanzu muna amfani da ƙasa. Misali ace ginin ƙasa wanda aka yi shi tun lokacin iyaye da kakanni. Akwai wani ɓangare kuma wanda aka rusa aka mai da shi bulo. To duk de ya danganta.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a wajena shine nakan iya jera su daga mataki zuwa mataki. Kaman misali ace a cikin, ah, abubuwa guda goma waɗanda nake da su a hannuna sai na duba na ga wanne ne yafi muhimmanci sai in ajiye shi a farko domin da na tashi yin, ah, aiki a kansa sai in fara da kanshi. Sannan na duba wanne ne na biyu, ah, muhimmanci sai in ajiye shi domin da na gama na farkon in zo na biyu. A haka har zan yi in gama. Wannan shine yadda nake yi, ah, na tsara ayyukana ta, ta hanyar da yafi muhimmanci.

A addininmu ya koya mana cewa muyi amfani da hannunmu mu rufe bakinmu a yayin da muke hamma. Domin manzan tsira annabinmu, Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya sanar da mu a hadisansa cewa idan mutum yayi ta yi hamma ya ringa sa hannu ya toshe bakinsa, domin idan har bai sa hannu ba, a shedan ne zai iya mai fitsari a bakinsa.

Eh muna yin wuta da itace amma yanzu zamani ya canza akwai abubuwa guda biyu da muka fi amfani dasu sai waɗannan guda biyu in babu tukuna za muyi amfani da itace domin mu horata. Abu guda biyu nan na farko shine muna amfani da wutan lantarki domin ah mu dafa abincinmu wato muna amfani da hot plate ta yadda ake kiransa Turanci kenan. Sannan a na biyu kuma akwai gas cooker da muke amfani da shi shima don dafa abinci. To amma idan ya kasance wasu abubuwa guda biyu nan babu to dole mu koma muyi amfani da a itace domin mu dafa abincinmu. Kuma tuwom ma iri iri ne akwai wani tuwo da yana bukatan a dafa shi da itace saboda yana son ya nuna sosai saboda nunansa din ya sha banban da sauran uwa yadda zasu ka dafa da sauran.

Mafi yawanci abun da yake sa ni dariya babu kamar in ga wani abu na barkwanci. Ko da misali ace a fim ne ko kuma ace a kafafen sada zumunta ne, a'a ko kuma ace a YouTube ne zan shiga na kalla wani bidiyo na barkwanci waɗannan abubuwan su kan iya sa ni dariya.

Eh tabbas sa waya na, a ina ajiya da shi a ciki domin akwai abubuwa na na sirri wanda nake amfani da su kamar misali a ce irin a wani a pin ne na banki na ko kuma dai wani abu makamancin haka nakan iya ajiye su a cikin waya ta.

A mafi yawanci ta yadda nake amfani da, a, gashina ko kuma nake kula da gashina, babu kamar yadda nake amfani da shamfo. A kowane rana idan na tashi ka, ya, in zan yi wanka ka kuma kafin in yi wanka, nakan wanke kaina da shamfo domin na dunga dirzawa da brush nawa na kai domin duk wani datti da ya kwanta a ƙasa ya fita. Daga nan kuma sai in yi wanka. Idan na zo sai in taje in shafa mai, in fesa turaren kai kuma a kai, a, a kaina.

Eh tabbas ina da dabban gida. A cikin dabbobi da nake dasu a dabbobin gida shine mage. Eh ni ina son mage kuma ina da mage wanda muke amfani da su. Bayan mage kuma akwai ah kamar misali a ce ah irin tattabara haka suma muna amfani da shi a gida. Sannan bayan haka akwai kaji kuma ana rikewa duka dai muna amfani da su.

A'a gaskiya ya danganta ne. Wataran ina iya kwanciya a kan gado, wataran kuma ina kwanciya a ƙasa. Lokacin da nake kwanciya a kan gado shine lokacin da sanyi ya zo. Domin a lokacin sanyi idan mutum zai kwanta a kan tiles, tiles ɗin yana da sanyi. Shi ya sa bana son kwanciya a ƙasa sai na kwanta a kan gado domin na kare kaina. Idan lokacin zafi ya dawo kuma kaga mutum yana ɗan bukatar ɗan sanyi sanyi, ita tiles kuma tana da sanyi. Shi ya sa sai in kwanta a ƙasa a kan tiles. Duk dai ina iya yi da kuma duk yadda yanayin rayuwa ya dawo da shi.

Duka biyu dai ina so amma a ciki wanda zan ce na fi so gaskiya zan ce na fi son kaya mai ɗan gishiri. Saboda kaya mai siga ɗin ban cika son shi ba. Saboda in siga idan yayi yawa yana illatarwa. Shi yasa na fi son abu mai ɗan gishiri gishiri. Kamar misali irin su asoya ma kaza ko nama ko kuma dai wani abu makamancin haka su na fi so gaskiya.

Babu abun da yake da amfani ko kuma yake da muhimmanci kaman ga ka kare kanka ko kuma ka magance kanka daga koke-koke kamar kai shiru. Domin Manzon Allah SAW ya faɗa mana a hadisinsa cewa kafaɗi alkhairi ko kai shiru. To duk lokacin da wani koke-koke ya zo maka da mafi yawanci abun da nake yi, nakan yi shiru in kare kaina.

Eh tabbas ina son abinci mai yaji. Ni mutum ne ma mai son yaji sosai a rayuwa ta. Domin abinci ma idan ba yi da yaji gaskiya ni ba na ci. Saboda haka tabbas ina cin yaji. Musamman ma ina sa ina ba da kuɗi ma matata ta je kasuwa ta saya mana yaji a zo a daka. Bayan yaji da aka zuba a abinci idan har naji yajin baiyi ko kuma yayi daidai yadda nake so ba nakan iya ɗaukan wannan yaji da aka daka ɗinnan in zuba inci. Saboda haka tabbas ina cin abinci mai yaji.

A'a ban cika son kallon faɗuwar rana ba, domin mafi yawancin lokacin da rana ta zo faɗuwa, ni a wannan lokacin ina kokarin daga ofis na dawo gida. To ka ga ba ni da lokacin da zan tsaya in ce zan kalli faɗuwar rana.

Eh tabbas ina riƙe lema lokacin, ah, ruwa. Zan bada misali kamar lokacin da nake bautan ƙasa a kudancin Najeriya. A lokacin garin da nayi, ah, bautan ƙasa naɗin ana yin ruwa akai-akai. In har zan fita waje to lalle nakan riƙe lema a hannuna domin akan iya yin, ah, ruwa ko ba tare da hadari ba. Qasam kafin kace me sai ka ga ruwa ya fara sauka. Saboda ko da hadari ko ba hadari za ka ga ruwa yana sauka. Shiyasa na zaɓi, ah, nake fita da laima a wancan lokacin.

Eh tabbas ina da wani rana na musamman wanda na ware nake zuwa kasuwa domin na yi sayayyata. Wannan rana ita ce ranar Alhamis. Dalilin da ya sa na zaɓi wannan rana na dinga zuwa kasuwa na yi sayayyata shine a wannan lokacin shine ran da ake cin kasuwan wannan garin namu. Kuma in ka je ranan za ka samu kayayyakinka da araha. Abin da misali in a cikin unguwa ne za ka saye sa naira ɗari biyar ya maka kwana ɗaya, shi a kasuwa a wannan lokacin kasuwan ka je ka saya zai maka sati ɗaya. To ka ga shi ya sa na zaɓi wannan rana. Ranar wannan kasuwan nake zuwa na yi sayiyata.

Gaskiya ni a yanzu da yake na girma, na mallaki hankali na. Yanzu gaskiya ni bana jin tsoron komai. Saboda ni yanzu ah mutum ne wanda turawa suke kiransa da adult. To kaga bana bukatan in ji tsoron komai. Amma lokacin da nake ɗan yarona, za ka ga muna tsoro. Muna ce akwai dodo. A'a, kuma za a ce wancan wajen akwai dodo, zai cinye ka, da tsoron su. Amma yanzu tunda na girma, na mallaki hankalin kaina, gaskiya bana jin tsoron komai, sai Allah.

Eh gaskiya nakan iya share ɗakina sau uku a rana. Da safe idan na tashi kafin na yi komai ɗakina nake sharewa. Amma lokacin idan rana yayi idan ni bana gida matata takan share mun ɗakina. Daga yamma kuma kafin in dawo gida matata takan iya share mun ɗakina ko kuma barandana.

Eh, a gaskiya a cikin launuka babu launi da nake so a rayuwata kamar fari. Farin kaya musamman ka saka farin kaya, ka sa farin takalmi, ka sa farin hula, sannan ka ɗaura farar agogo. Wayyo Allahna! Wannan babu abin da nake so kamar shi.

A gaskiya, ya danganta daga yanayin abubuwa ne. Amma in dai lafiya na kalau, a gaskiya bana yin bacci da rana. Saboda bacci da rana aiki ne na rogo ni a ganina ko kuma aiki ne na mata. Amma kai namiji da za ka fita ka je ka nemo babu, ai bacci bai dace da kai da rana ba. Gaskiya ni ban cika yin bacci da rana ba.

Eh a gaskiya, wataran na kan iya yi, wataran kuma bana yi. Dalilin da ya sa shine akwai abin da yake bukatan a rubuta shi, akwai kuma abin da baya bukatan a rubuta shi. Wannan shine dalilin da ya sa gaskiya na kan yi hakan.

Tabbas! Na kan sayi kaya a yanar gizo, musamman ma a AliExpress. Saboda AliExpress wata kamfani ce wadda take kana da zama, kuma kayayyakinsu yana da araha sosai. Nakan sayi kayana ta yanar gizo a AliExpress damom. Wataran kuma na kan sayi kayayyaki a, a Jumia ko kuma Konga. Jumia da Konga kamfani ne a Najeriya. Wataran kayansu ba shi da quality sosai. Shi ya sa na zaɓi AliExpress. Tabbas ina sayan kaya a yanar gizo.

Da naga wannan tambayar sai naji kamar makai na akayi wa wannan tambayan. Eh tabbas ni mutum ne wanda yake cizar farce. Ina ga na fara yin wannan abun tun ina ɗan ƙarami. Na kamar kimanin ace shekara uku haka. Da iyaye na sun yi, sun yi, sun yi suga na daina yin wannan abun ban daina ba. Gashi har yanzu ana girmama, har yanzu ina cizar farce na.

A gaskiya mu a al'adar mu a nan a arewacin Najeriya wannan abun bai dace da mu ba. Mu ba ma cin abinci a kan titi. Cin abinci a titi na nuna cewa kamar rashin tarbiyya ne, kamar iyayenka ba su ba ka tarbiyya sosai ba, sai dai in dai ta kama ko lokacin ka zama matafiyi ko kuma kana garin mutane babu yadda za ka yi, to irin wannan za ka yi.